Eh ƙwarai kuwa ina cin tafarnuwa. Ina son cin tafarnuwa sosai. Nakan so na ci shi a abinci, nakan so na ci tafarnuwa a sh-- a nama, nakan so na ci tafarnuwa a abinci, nakan so na ci tafarnuwa a abubuwa da yawa. Ina cin tafarnuwa, ina son tafarnuwa.

Eh, ina iya busa tsaki saboda tun ina yaro nake busa tsaki. So wannan ba wani abu mai wahala bane. Nakan iya busa tsaki sosai. Zan iya busa tsaki ma daga safe har yamma ban gaji ba. So busa tsaki abu ne wanda na saba.

Yanda nake ajiye kuɗi shine nakan ajiye kuɗi na a asusun banki ne. A nan nake yawancin ajiye kuɗi na. Haka nake ajiye kuɗi na. In zan amfani da shi sai in je in cire ko kuma in amfani da kati na. Haka na ke ajiye kuɗi na.

Eh, nakan sa turare kullum. Duk in zan fita sai na sa turare. Da zaran gari ya waye nayi wanka na, na sa kaya na, sai in sa turare na. Kullum nakan sa turare. Bana wasa da sa turare, saboda sa turare abu ne mai kyau. Ina sa turare kullum.

Eh, nakan rike riga a aljihu na sabida da shi nake goge zufa haka nake yi. Amfanin rike riga a aljihun kenan, ina rike riga a aljihu na bana wasa da rike riga a aljihu na. Duk in zan fita sai na tabbatar na sa riga a aljihu na.

Eh, ina kunna sanarwar app sabida yakan sanar da ni, kuma yakan nuna mun, yakan sanar da ni ina son abu kuma yakan tunatar da ni yin abu. Oh, sabida haka ina kunna sanarwar apps kullum sai na tabbatar na kunna sanarwar app.

Eh, na kan yi ciniki a kasuwa. Da zarar naje kasuwa, na samu abinda nake buƙata, sai in samu in taya, in sami mai siyarwa mai ciniki. In ciniki ta faɗa, shikenan sai in sayi abinda zan saya daga kasuwa in koma gida.

Eh ƙwarai kuwa ina cire takalmi a gida. Mu kusan a al'adarmu ba ma ajiye takalmi a gida, ba ma ajiye takalmi, ba ma shiga da takalmi gida da zarar ka zo ƙofar ɗaki za ka cire takalminka. To wannan shine yasa nake cire takalmi a gida. Ina zuwa gida zan tabbatar abin da na fara yi, in cire takalmina.

Inda nake son ciyar da hutu nakan so na je na ciyar da hutuna a waje ne wanda ba surutu, ba hayaniya, waje kawai shiru, inda ba mutane da yawa, inda bai fi a ce daga ni kaɗai ba sai inda dai ba mutane da yawa.

Eh, ina amfani da kunnen waya sabida kullum ma in zan je aiki sai na sa kunnen waya a kunnena sabida da shi nake jin sautin kiɗa. Shine yasa kullun sai na sa kunnen waya in yi amfani da shi a hanyan zuwa aiki in ji sautin waƙa da shi.

Lokacin da nake hutawa a wurin aiki shine lokacin hutun cin abinci. Mu kan tafi hutun cin abinci karfe biyu, to wannan shine lokacin da nakan samu na ci abinci na huta a wajen aiki.

Ni ban cika kuzari da yamma ba. Na fi kuzari da safe gaskiya. Da safe ne nake yawan kuzari. In yamma ta yi lokacin na kan gaji, amma da zaran safiya ta yi lokacin ni nake samun kuzari. Ban cika samun kuzari da yamma ba.

Yadda teburin mu a wurin aiki yake, shine babban teburi muke da shi wajen aiki. Kuma shi wannan teburi na wajen aiki namu, me ruwan duhu duhu ne. Teburi ne mai kyau, akwai wuraren ajiye abubuwan ajiya. To wannan haka shine yadda teburin wajen aikin mu yake.

Eh ina matuƙan son kallon wata da dare. In dare ta yi nakan so na tafi waje na kalli wata na samu nishaɗi. Sabida kallon wata da dare yana matuƙan bani nishaɗi kuma ina jin daɗin kallon wata da dare.

Dangantakana da abokan aiki dangantaka ne mai kyau. Muna da dangantaka mai daɗi da abokan aikina. Dangantakar mu da abokan aiki na, na mutanen mutunci ne. Muna zaman mutunci da abokan aiki na. Saboda haka dangantakar mu na da abokan aiki na dangantaka ne mai ƙarfi.

Inda nake son ziyarta ita ce Koriya ta Kudu. Koriya ta Kudu ne nake son na ziyarta a rayuwana. Ina matuƙar son ziyartar wannan ƙasa ta Koriya ta Kudu, kuma ina fatan wata rana zan ziyarta wannan ƙasa ta Koriya ta Kudu saboda ina son ziyartar ta.

Naman da na fi so irin naman da na ke fi so ita ce naman rago. Ina son wannan naman sosai. Naman rago ita ce na fi so a rayuwa saboda ta fi daɗi. Naman rago tana da matuƙar daɗi.

Eh, hakika ina yin motsa jiki kullun. Kullun sai na motsa jikina da safe in na tashi zan motsa jikina da daddare kafin in kwanta zan motsa jikina da rana ma akwai wasu lokutan da nake motsa jikina. To ina matuƙar motsa jiki kullum.

Ina ba gashina kula sosai. Ina matuƙar kula da gashina saboda kullum nakan wanke gashina kuma na shafa mashi man shafawa mai sa gashi kyau. Sannan da daddare nakan ƙara wanke gashina. Ina kula da gashina sosai.

Ina iya rera waƙa saboda ita rera waƙa tin ina yaro nake rera waƙa kuma ina da muryar rera waƙa mai daɗi to ina iya rera waƙa. Rera waƙa abu ne mai sauƙi a waje na. Nakan rera waƙa kullum. Zan iya rera waƙa duk inda nake.

Abun da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa shine nakan shiga ɗakina na kwanta. Da zaran na ga lokacin da ruwa zai zo, ya matso sai na shiga ɗakina na kwanta. Abun da nake yi kenan lokacin zuwan ruwa.

Eh ni gaskiya ban cika jure wa barkono mai yaji ba, saboda ni bana son barkono mai yaji. In na samu abinci mai barkono mai yaji ban cika cin shi ba. Abinci mai barkono mai yaji ba abune wan da nake so ba, nakan ajiye shi ne a gefe.

Inda nake cin abinci a wurin aiki shine akwai wasu maƙotanmu da suke saida abinci kusa da wajen aikinmu. A nan ne nake zuwa na ci abinci na wurin aiki. Na je na siyo abincin, na dawo da shi wajen aikin na ci. Sabida haka ina cin abinci a wurin aiki.

Wanda ke ƙakkarɓa mun baya ita ce matata. Inde bayana yana min ƙaiƙayi, ita za ta karkaba mun. Matata take ƙarfafa mun bayana. Ita kaɗai ba wanda ke ƙarfafa mun bayana sai ita.

Ina kallon wayana na sa'o'i goma ne kullum. A wa'innan sa'o'i goma nake kallon wayata. Nakan kalli wayata a wannan sa'o'i goma kusan kullum. Wannan sa'oin nake kallon wayata.

Ina iya hawan keke, ina hawan keke sosai. Tun ina yaro na iya hawan keke kuma kusan kullum sai na hau keke. Ko yanzu na samu keke zan hau. So wannan dalili shine ya sa nake iya hawan keke. Na koyi iya hawan keke tun ina yaro.

Irin ice cream ɗin da nake fi so ita ce ice cream na vanilla da strawberry. Wannan ice cream irin ta ne nake fi so. Ina fison ice cream ɗin vanilla da strawberry. Wata zuɓun na kan so na chocolate ma, amma irin wannan ice cream ɗin ita nake fi so.

Yanda nake shirin ayyuka shine da safe nakan tashi ne wanka, in yi wanka na dawo na ɗaura abincin da zan ci. In na gama cin abincin da zan ci sai in je in sa kaya na, na wuce wajen aiki. Haka nake shirya ayyukana.

App ɗin da nake amfani da shi don sakonni shine app ɗin WhatsApp. Wannan app ɗin WhatsApp ɗin da shi nake tura sakonnina, da shi nake amfani don sakonni. App ɗin WhatsApp da shi nake amfani don sakonni.

Takalma da nake da su guda biyar ne. Ina da takalma guda biyar. Waɗannan su ne takalman da nake da su. Guda biyar ne kuma duka baƙaƙe ne. Wannan su ne yawan takalman da nake da su.

Gaskiya bana cije farce sabida ni cije farce na ɗauke shi abu wanda na ƙazanta. Sabida haka bana cije farce kwata-kwata. Nakan bar farce na ne in lokacin yanka nayi na yanka amma bana cije farce.

Eh, ina da manufa na wata-wata. Wannan manufan wata-watan da shi nike amfani nike gudanar da yawancin abubuwa na. So wannan shine manufan wata-wata da ni ke matukar amfani da shi kuma bana wasa da shi. Ina amfani da manufa ta wata-wata.

Launin da idanu na suke, sune ba farare ba, ba ja ba. Launin idanu na ba fari bane kuma ba ja ba. Ba zan iya cewa dai yayi ja ba kuma ba fari bane. Tartarcan wannan shine yanda launin idanu na suke.

Yadda unguwarmu take shine unguwa ce ƙaramar unguwa ba babbar unguwa ba kuma kowa yakan gudanar da al'amuranshi a hankali a hankali ba wanda ke shiga hakkin wani kuma ba wanda ke zalunta ma wani. Wannan haka unguwarmu take.

Eh ƙwarai da gaske ina matuƙar cimma manufar tallace-tallace saboda ita tallace-tallace abu ne wanda za ka yi don tallata hajar ka. Kuma in ka yi shi a ƙarshe za ka cimma manufarka na tallace-tallace. Ina cimma manufar tallace-tallace.

Ranar da nake zuwa kasuwa ita ce ƙarshen wata. Shi ne lokacin da nake zuwa kasuwa wai yuwa ya faɗo alhamis. Yawanci dai nakan je kasuwa ran asabar ɗin ƙarshen wata ne. Wannan lokacin shi ne lokacin da nake zuwa kasuwa.

Launin da labulen mu suke shine launin kofi. Labulen mu launin kofi ne kuma wannan launin mun sa ne sabida bai cika ɗaukan datti ba. Wannan shine launin labulen mu, launin labulen mu ruwan kalan kofi ne.

Ina yawan zuwa wurare da wuri, bana zuwa wurare daga baya sabida ita zuwa wuri da wuri tana da amfani. Nakan je wuri ne da wuri, bana zuwa daga baya sabida yana da kyau kaje wuri da wuri ba wai kaje daga baya ba.

Kafofin watsa labaran da nake amfani da su ita ce BBC da kuma Muryar Amurka. Wannan kafofin watsa labarai guda biyu da su nake amfani, BBC da Muryar Afirka sune kafofin watsa labaran da nake amfani da su.

Nakan share ƙura ne so ɗaya a sati. Wannan ne lokacin da nake share ƙura. Nakan share ƙura so ɗaya a sati. Na tabbatar ko'ina ya yi kyau. Wannan lokacin ne nake share ƙura. So ɗaya a sati ne nakan share ƙura.

Abin sha da nake fi so shine lemun Schweppes. Lemun Schweppes ne abin saya sha wanda nake fi so sabida ina jin daɗin shan shi sosai. Wannan shi ne abin sha wanda nake fi so, lemun Schweppes. Ina matuƙar son shan ta.

Eh ina iya ɗaura kuli, sabida ita ɗaura kuli ba abu ne me wahala ba. Ina iya ɗaura kuli kullum, duk lokacin da na samu daman da zan ɗaura kuli nakan ɗaure shi. Bana wasa da iya ɗaura kuli, na iya ɗaura kuli.

Ban cika duba sakonni a aiki ba. Bai fi so biyu zuwa so uku ne nakan duba sakonni a aiki. In na riga na duba sakonni sau ɗaya, ban ƙara dubawa sai an jima sai in ƙara duba sakonni. Kuma gab da lokacin tashi sai in ƙara duba sakonni a aiki.

Eh, nakan ba da shawara a aiki sabida ni ma shawarana tana da amfani kuma in na ba da shawara ana bi, shi yasa a kan bani dama na ba da shawara a wajen aiki. Kuma nakan bayar da shawara a wajen aiki in lokacin bada shawara ya yi a wajen aiki.

Gidan abincin da nake fi so ita ce West Point. Wannan ita ce gidan abincin da na fi so. Gidan abinci ne mai daɗi kuma mai sauƙi. Za ka je ka ci abincinka a sauƙaƙe. Za ka ci abinci mai daɗi a kuɗi da ba yawa. Wannan shi ne gidan abincin da nake fi so.

Launin jakata ta kuɗi launin baƙi ne. Launin baƙi shine launin jakata ta kuɗi kuma ina sa kuɗina sosai a wannan jaka. Launin baƙin nan a nan nake aje kuɗina. Launin jakata ita ce launin baƙi. Launin baƙi shine launin jakata.

Eh gaskiya ni mai bin ƙa'idojin aiki ne, bana wasa da bin ƙa'idojin aiki. Ina bin ƙa'idojin aiki sosai sosan gaske. Nakan bi ƙa'idojin aikin idan aka ba da ƙa'idojin aiki sabida ni gaskiya bana wasa da ƙa'idojin aiki.

Lokacin da nake kwana kullum shine lokacin ƙarfe goma nake kwana kullum. Wannan shine lokacin da nake kwana kullum, da zaran ƙarfe goma ta yi, to lokacin kwanana ya yi, sai in tafi can na je na kwanta.

Yanda a wajen aikin mu yake, shine waje ne me kyau. Ba wani babban waje bane amma wajen yana da kyau kuma akwai abubuwan kalatu, akwai abubuwan nishaɗi, akwai abubuwan jin daɗi, akwai abubuwan hutawa. Wannan haka gurin aikin mu yake.

Lokacin da nake cajin wayata ita ce da daddare, da daddare ne lokacin da nake cajin wayata, da zaran dare ta yi zan shiga in fara cajin wayata saboda cajin wayata da daddare nake yi. Bayan na gama komi sai in saka wayata a caji.

Fim ɗin da irin fim ɗin da nake son kallo ita ce fim ɗin da ake soyayya. Ni na fi son in ga ina kallon fim ɗin soyayya saboda fim ɗin soyayya tafi mun dadi. Fim ɗin soyayya ita ce irin fim ɗin da nake son kallo kuma ina jin dadin kallonta.

Gaskiya bana kuka lokacin yankan al-albasa amma dai ya danganci irin albasan. Wani zubin na kan yi kuka, wani zubin bana yi amma dai ban cika kuka ba lokacin yanka albasa sabida haka kawai nake.

Eh, ina son kallon faduwar rana. Kallon faduwar rana abu ne mai kyau, sabida haka nakan so na kalla faduwar rana. Kallon faduwar rana yana shani nishadi. Ina kallon faduwar rana duk lokacin da na samu dama. Zanje na kalli faduwar rana.

Yanda nake bayar da ra'ayina a aiki shine, indai aiki naga aiki na buƙatar ra'ayi sai in je na bada ra'ayina. Haka nake bayar da ra'ayina a wajen aiki. Bana wasa da bayar da ra'ayi a wajen aiki in aka tambaye ni.

Eh, ba ko da yaushe nake ƙetare ƙafafu lokacin zama ba. Wani zubin ne nakan ƙetare ƙafafu lokacin zama, wani zubin kuma nakan barshi. Saboda haka ba kullum ne nake ƙetare ƙafafu wajen zama ba. Wani lokaci na ƙetare, wani lokaci kuma na bashi. Haka nake.

Eh, ina kwana a ciki. Ba ko yaushe nake kwana a waje ba. Wani zubin sai in je in kwana a ciki. Na ma fi kwana a ciki kusan kullun sai na kwana a ciki. Sabida kwana a ciki ya fi mun nafi jin daɗin kwana a ciki, shi ya sa nake kwana a ciki.

Eh ina sanyan agogo. Ni mutum ne mai son agogo saboda haka ina sanya agogo a hannu. Kullum kafin in fita sai na saka agogona a hannuna. Ina jin daɗin saka agogo a hannu. Bana wasa da saka agogo a hannu. Kusan kullum sai na saka agogo a hannuna. Wannan shi ne gaskiyan lamarin saka agogo a hannuna.

Eh, ina da sa hannu a saƙonnin mu. Indai saƙonni suka iso nakan sa hannu. Akwai sa hannu a saƙonnin mu, duk wani saƙon da zai iso akwai sa hannu. Wannan dalilin shine yasa akwai sa hannu a duka saƙonnin mu.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya saboda shi biyan kuɗi ta waya ya ma fi sauƙi wani zubin. Dalilin da ya sa nake biyan kuɗi ta waya ke nan. Bana wasa da biyan kuɗi ta waya. Yawanci kuɗaɗe na ta waya nake biyan su.

Abun da nake son in canza a wurin aiki shine akwai wani tagan mu da ya samu matsala. Wannan tagan shi nake so na canza a wurin aiki. Abun da kai nake son canzawa wajen aikin mu kenan shine wannan tagan dai.

Eh, ina da WiFi a gida sabida da shi nake amfani in naje ofishi wajen aiki. Nakan amfani da WiFi ɗin wajen aiki sannan kuma in na dawo gida nai amfani da WiFi na gida. Ina da WiFi a gida.

Bai fi sau ɗaya zuwa sau biyu ne nake ƙidayan kayayyaki ba. Ni ba mutum bane mai yawan ƙidayan kayayyaki. Nakan yi ƙidayan kayayyaki na ne kawai sau ɗaya zuwa sau biyu. Waɗannan lokutan ne nake ƙidayan kayayyaki.

Kayan marmari da nake fi so ita ce kifi. Gasasshiyar kifi da dankalin turawa ita ce kayan marmarin da nake fi so. Ina fi son kayan marmari na kifi ce nake fi so. Inci kifi na ita ce kayan marmarin da nake fi so.

Ni gaskiya ba mutum bane mai tafiya da sauri. Tafiya na a hankali a hankali ne. Bana tafiya da sauri, sai dai in lalura in ta kama in yi tafiya da sauri shine zan yi tafiya da sauri. Amma ban cika tafiya da sauri ba, a hankali ne nake tafiya.

Eh gaskiya nakan so in zauna kusa da taga, sabida wani zubin in ka zauna kusa da taga kana kallon wajen nan kakan samu nishaɗi a zama kusa da taga. Ina son zama kusa da taga kusan kullum in na dawo daga aiki sai na zauna kusa da taga.

Maduban da muke da su a gida guda uku ne. Ba mu da wasu madubi masu yawa. Wannan madubai guda ukun su ne madubin da muke da shi. Madubi ɗaya na ɗaki, wani na palour sannan wani ɗayan na wani ɗaki. Wannan su ne maduban da muke da su a gida.

Eh, na kan yi ajiya a yanar gizo sabida yanar gizo a nan ne za ka ajiye wani abun ba za ka ga ya samu matsala ba. Sabida haka akwai wasu abubuwa masu mahimmi da na ke ajiye su a yanar gizo kuma ina amfani da shi.

Yadda nake kawowa gidanmu ita ce a motar bus nake kawowa. Da zarar na tashi daga aiki, sai in hau motar bas me amfani da shi na dawo gidan mu. Wannan haka ne nake dawowa gidan mu, da motar bas nake dawowa gida. Haka ne nake dawowa gidanmu.

Abun da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine na tabbatar na ɗauko wayata na sa kallo. In na ɗauko wayata na sa kallon fim. Wannan shi ne abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa. Kallon fim shi nake yi.

Eh, ina kallon Inuwa ta in ta kama. Akwai lokacin da kawai zan ta kallon Inuwa ta ne. Nakan kalli Inuwa ta wasu lokuta amma dai ba kullum ba. Amma dai maganan kallon Inuwa ta, ina yawan kallon Inuwa ta. In lokaci ya yi na kallon Inuwa ta ko kuma in ta kama na kalli Inuwa ta, nakan kalli Inuwa ta. Wannan lamarin haka take.

Abin da nake tunawa daga yaro shine yadda muke wasa da abokaina, muke nishaɗi, muke cin abinci, muke zuwa makaranta tare. Wannan shi ne abin da nake tunawa daga yaro, nishaɗin da na yi da abokaina.

Yanda nake inganta aikinmu shine na tabbatar na natsina zona nayi aiki mai kyau. Haka ne nake inganta aikinmu. Wannan hanya itace hanyan da nake bi na inganta aikinmu. Inde na tabbatar na zona nayi aiki mai kyau.

A'a gaskiya ni ba na zuwa gidan fim. Duk wani fim ɗin da zan kalla a gida nake kallo. Dalili shi ya sa gaskiya sabida haka ba na zuwa gidan fim na kallo. In ina da kallon da zan yi, sai in yi ta a gida a wayana. Ba na zuwa gidan fim.

Kiɗan da nake son ji ita ce, kiɗan mu na gargajiya. Ina son jin kiɗa ta gargajiya, saboda kiɗa ta gargajiya tana sa ni nishaɗi. Kiɗan gargajiya ita ce kiɗan da na fi son ji, kiɗan namu na Hausa na gargajiya.

Irin wasan da nake yi a waje ita ce wasan ball. Ina yin wasan bal sosai a waje kuma ina jin daɗin yin wannan wasa ta bal sosai. To wannan shi ne wasan da nake jin daɗin yi a waje.

Eh, ina da fanka a rufin ɗaki saboda ni mutum ne wanda zafi ke damu. Bana iya bacci sai da fanka. Wannan shine yasa nike da fanka a rufin ɗaki kuma fankan fara ce tana can saman rufin ɗaki.

Kullum nake tsarkake gidanmu. Kullum nakan tsarkake gidan mu sau biyu. Wannan ita ce nakan tsarkake gidan da safe kuma bayan na dawo da yamma na tsarkake gidan. Sau biyu nake tsarkake gidanmu kullum.

Miya bana fison mai sanyi. Na fi son miya mai zafi saboda ni bana jin daɗin shan miya mai sanyi. Dalilin da ya sa na fi son miya mai zafi kenan bana son miya mai sanyi.

Lokacin da nake yin wanka shine da safe in na tashi. Ina farkawa na yi ayukin gaba na, sai na tafi na je na yi wanka. Bayan na yi wanka sai na dawo na ci abinci, na tafi wajen aiki. Da safe ne na ke yin wanka.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci ita ce riƙe gaskiya da amana. Inde za ka iya riƙe gaskiya da amana to wannan shi ne abu mai mahimmanci a kasuwanci. Riƙe gaskiya da amana ya fi kome mahimmanci a kasuwanci.

Babban nasarar da muke muka samu a aiki shine lokacin da muka samu wani kwangila kuma wannan kwangilan muka yi ta da kyau. Kome ya fito ɗari bisa ɗari. Wannan shine babban nasarar da muka samu a aiki.

Yanda nake jagorantar mutane shine na tabbatar ban ƙuntata ma kowa ba kuma na tabbatar kowa na bashi haƙƙin shi yanda ya kamata ace kuma ba riƙe ma kowa haƙƙi ba. Haka nake jagorantar mutane.

Wasan da na fi so ita ce wasan buga ƙwallon ƙafa. Buga ƙwallon ƙafa ita ce irin wasan da nake fi so. Ina jin daɗin buga ƙwallon ƙafa sosai. Bana wasa da buga ƙwallon ƙafa.

Abinda nake yi da safiya lokacin da na farka ita ce nayi ibada. Bayan na yi ibada sai na zauna na wani lokuta na huta. Bayan na huta sai na tafi na fara motsa jini na. Bayan na motsa jini na sai na zo nayi wanka na ci abinci.

Eh, ina koyan wata yare. Yaren da nake koya ita ce yaren Korea ta Kudu. Wannan ita ce yaren da nake koya. Yaren Korea ta Kudu ita ce yaren da nake koya. Ina koyon ta, ina jin daɗin koyon ta.

Eh, ina iya sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda ina da ilimin kwamfuta. Wannan shine gaskiyan lamari in aka zo maganan saba shirye- sabunta shirye-shiryen kwamfuta ina iya yi.

Eh, ina iya tuƙin mota. Ina iya tuƙin mota saboda ina ga tun ina ɗan shekara ashirin da biyar. Na koyi tuƙin mota har yanzu ina iya tuƙin mota. Allah dai bai riga ya mallaka mun motan kaina ba, amma Allah zai mallaka mun kwanan nan. Na iya tuƙin mota.

Kyautan da nake son bayarwa, irin kyautan da nake son bayarwa ita ce kyautan cakuleti. Ina son bayar da kyautan cakuleti ko kuma kyautan kuɗi. Waɗannan biyun su ne irin kyautan da nake son bayarwa.

Yanda nake son zama ita ce na ga na zauna, na mi mike ƙafafuna. Haka nake son zama, na ga na zauna ƙafafuna duka suna mike. Haka nake son zama na, ƙafafuna a mike.

Amfani da internet, kusan ko da wane lokaci nake amfani da internet. Ina amfani da internet sosai. Yawancin abubuwan da nake yi, da internet nake yinsu. So dalilin da yasa nake amfani da internet kenan.

Wasan da nake son yi ita ce wasan buga bal. Ina son wasan buga bal sosai. Wasan buga bal shine wasan da nake son yi. Bana wasa da wasan buga bal. Ina yin ta sosai.

Ni dai a tunani na ranar da tafi kyau a mako ita ce ranar Asabar. A wajena a fahinta na, a tunani na ranar Asabar ita ce ranar mafi kyau a mako. Ina son shaƙatawa ranar Asabar.

Nisan da nake yi a wajen tafiya da ƙafa bai fi nisan kilomita ɗaya ba. Gaskiya iya nisan tafiyan da nake iya yi a ƙafa kenan nisan tafiyan kilomita ɗaya.

Nakan share ɗakina sau biyu ne a rana. Da safe kafin in fita in share da dare kuma in na dawo ma na share. Wannan shine lokuta da nake share ɗakina. Sau biyu nake share ɗakina a rana.

Furen da nake fi so ita ce furen sunfla, sunflower. Ina son sunflower sosai ko kuma rose. Rose ita ce furen da na fi so. Ina son furen nan sosai sabida launin kalan furen ya sa nake son ta sosai.

Yanda nake tsara ayukkan da suka fi muhimmanci shine nakan ɗauke su da muhimmanci, nakan ba su lokaci matuƙa wajen tsara su, bana wasa da tsarinsu, nakan ba su muhimmanci da kula sosai.

Gaskiya ni na fi son hawan lift. Ban cika son hawa matakala ba, saboda hawan lift dinnan ita ce ta fi min kuma ita ce na fi so. Bana son hawa matakala ko kaɗan. Ni na fi son hawa lift.

Ina fi son zama, bana son tsayuwa ko kaɗan. Na fi son in ganni a zaune. Zama shine abin da na fi so. Bana son tsayuwa sabida zama za ka zauna a nishaɗance ba tare da ka samu matsala ba.

Abincin da yake sa ni jin daɗi shine shinkafa da wake mai manja. Ina son wannan abincin sosai. Wannan abinci na kan ci su kullum. Abincin nan shi ne ya ke sa ni jin daɗi.

Eh, ina kunna tsarin baturi sosai. Bana wasa da kunna tsarin baturi da zaren dare yayi, sai na samu waje na kunna tsarin baturi ne amfani da shi.

Takalmin da nake fi so shine takalmi mara rufi. Bana cika son takalmi mai rufi saboda ni takalmi mara rufi ƙafana zai sha iska kuma takalmi mara rufi yana min kyau. Abin da yasa na fi son takalmi mara rufi kenan.

Launin da nake fi so ita ce launin baƙi. Ina son launin baƙi sosai. Launin baƙi ita ce launin da nake fi so. Ina jin daɗin launin baƙi. Bana wasa da launin baƙi.

Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa sabida kada ruwa ya buge ni. Da zaran lokacin ruwa ya fara, nakan riƙe lema. In an fara ruwa, na buɗe lema na, nai amfani da ita. Bana wasa da riƙe lema.

Eh ina sauraron rediyo sabida kusan kullum ma sai na saurari rediyo. In ji labarai, in ji menene duniya take ciki, sannan wani zubin na saurari wuraren nishaɗi. Amma ina sauraron rediyo sosai.

Nakan yanka farce ne sau biyu a wata. Shine lokacin da na ke yanka farce, da zaran sau biyu ya yi, duk bayan sati biyu kenan na kan yanka farce na. Ba na wasa da yanka farce.

Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Akwai wasu kayayyakin da dole sai a yanar gizo ake samun su masu inganci. Dalilin da yasa nike siyan kaya a yanar gizo kenan, ni mutum ne mai siyan kaya a yanar gizo.

Yanda nake tafiya wurare shine a mota. Duƙ in da zani nakan samu na tsayar da mota na hau. In kuma a tasha ne zan je in shiga mota sai in je tasha na shiga mota. Amma yanda nake zuwa wurare, mota ne nake zuwa wurare da shi.

Yanda nake taimakawa mutane shine in suna bukatan taimako ne musu. Mutum ba sai ya zo ya tambaye ni ba, muddin na lura kana bukatan taimako tafiya zanje nayi na taimaka maka. Haka ne nake taimakon mutane.

Eh, nakan tara tsabar kuɗi, saboda ita tsabar kuɗi akwai lokacin da za ka bukace ta. Toh, wannan ita ce dalilin da ya sa, inna samu sabon kuɗi sai na tara ta, na ajiye ta.

Sau ɗaya ne nake kallon madubi. Inda nariga na kalla madubi sau ɗaya da safe kafin na fita, shi ke nan ba na ƙara kallon madubi sai kuma wace gari. Sau ɗaya nake kallon madubi, kullun sau ɗaya zan kalla.

Eh ina yin harsashi lokacin bacci. Kullum kafin inyi bacci sai nayi harsashi, saboda harsashi yana da kyau wani lokaci. Abinda yasa nake yin harsashi kenan kullum kafin nayi bacci.

Yanayin da nake fiso shine lokacin ruwa. Lokacin damuna na fi son wannan yanayi. Na fi jin daɗin wannan yanayi saboda na fi natsuwa ne. Abubuwan da ya kamata a wannan yanayi shine yanayin da na fi so.

Yanda nake karɓan baƙo shine na kawo shi gida, na fara bashi ruwa ya sha. Bayan ya sha ruwa, ya huta sai in kawo mai abinci ya ci. Bayan ya ci abinci sai mu cigaba da fira. Haka nake karɓan baƙo.

Eh, ina iya ba da barkwanci. Akwai lokutan da mutum zai ba da barkwanci sabida ya kamata ya bayar. Dalilin da ya sa nake iya ba da barkwanci ke nan. In lokacin ba da barkwanci ya yi, nakan ba da barkwanci. Haka nake ba da barkwanci.

Yanda nake daidaita aiki da rayuwa ita ce bana bari aiki ya shigo cikin harkokin rayuwata, sannan kuma harkokin rayuwata bana shiga dasu cikin aiki. Wannan haka nake daidaita aiki da kuma rayuwa.

Lokacin da nake fara aiki kullum ita ce ƙarfe takwas. Ƙarfe takwas ne nake fara aiki kullum da zaran gari ya waye sai in yi shirye shirye na saboda na san ƙarfe takwas zan fara aiki.

Gaskiya ni nafi son taksi, ban ci ƙasan bas ba. Saboda bas ana taruwa, ana gurmutsi, ana cakudewa. Ita ko taksi ba a cakudewa, ba a gurmuzu, ba a matsatsi, sai dai kawala abin da ya sa na fi son taksi kenan.

Yanda nake magance damuwa a aiki ita ce nakan bibiye menene abin da ya jawo damuwar. Da zarar na gano abin da ya jawo damuwar, sai in yi amfani da wannan dama na magance damuwar.

Abun da nake ci a wurin aiki ya danganta. Wani zubin na ci shinkafa a wurin aiki, wani zubin na ci tuwo a wurin aiki, wani zubin ma kofi kawai zan ci a wajen aiki ko kuma na ɗan ci 'ƴar sinasir. Haka abubuwan da nake ci kenan a wajen aiki.

Eh, maganan gaskiya ni dai ba ɗan kasuwa bane to dalilin shi ne yasa bani da katin kasuwanci. Sabida gaskiya ni ba ɗan kasuwa bane. Ni ma'aikaci ne ba ɗan kasuwa ba to bani da katin kasuwanci.

Eh wani zubin na kan yi fatan samun cin yawa amma dai ba lokaci ba ko da yaushe ba. Daddare ban gane wannan tambayan ba amma wani zubin na kan yi fatan samun cin yawa ko kuwa na samu fatan samun cin yawa.

Burina a aiki shine wata rana na ga ni ma na zama mai gida. Wannan shine burina na aiki. Na ga ni ma wata rana na zama oga ina ba da umarni. Wannan shi ne burina na wajen aiki, na zama oga wata rana.

Eh, kullum ina kunna Bluetooth saboda ina amfani da shi. Dalilin da ya sa nake kunna Bluetooth kenan kullum bana wasa da kunna Bluetooth. Kusan kullum sai na tabbatar na kunna Bluetooth. Dalilin kunna Bluetooth dina kenan.

Bikin da na fi so ita ce bikin Sallah. Ina son bikin Sallah sosai sabida hada-hadan da ake yi da kuma kayan alatu da ake samu lokacin bikin Sallah. Wannan shi ne dalilin da ya sa nake son bikin Sallah ƙe nan kuma nake jin dadin ta.

Eh, ina iya yin iyo, sabida yin iyo abu ne mai amfani sabida ba'a san inda mutum zai iya ba shiyasa na je na koyi yin iyo kuma ina iya yin iyo bana wasa da yin iyo kusan kullum sai na yi iyo.

Miyan da na ke fi so ita ce miyan alayyaho. Ina son miyan alayyaho sosai. Miyan alayyaho ita ce miyan da nake fi so. Ina jin daɗin cin ta da tuwo kuma ina jin daɗin cin ta da shinkafa. Miyan alayyaho ne irin miyan da nake fi so.

Lokacin da nake zuwa kasuwa, ita ce dukkan karshan wata. Wannan ita ce lokacin da nake zuwa kasuwa da zaran an yi mana albashi, sai in koma gida in rubuta abubuwan da nake bukata sai na tafi kasuwa.

Yanda nake son dafa kwai ita ce na ɗauko ta, na sawo tukunya, na zuba ruwa. In na zuba ruwa a tukunya sai in saka ta ƙwan, sai in ɗora a kan wuta. Wannan haka ne yanda nake son dafa ƙwai.

Dangantakar mu da maƙwabta dangantaka ne mai kyau. Muna da dangantaka mai kyau da maƙwabta. Muna mutunta juna, muna gai da juna, muna taimakon juna, muna shawartar juna, muna haɗa hannu muyi kome. Wannan shine dangantakar mu da maƙwabta.

A'a, ni gaskiya ba na cika son abinci mai yaji. Ni ba mutum ne mai son abinci mai yaji ba. Wannan shine dalilin da ya sa ba na son abinci mai yaji. Abinci mai yaji ba ta dame ni ba.

Ni dai gaskiya nafi son tufafin auduga, sabida tafi inganci. Bana cika son siliki. Dalilin da yasa nafi son tufafin auduga kenan, tafi inganci kuma tafi kyau. Ban cika son na siliki ba.

Sabulun da nake amfani da shi ita ce Dudu Osun. Sabulu ne mai kyau, sabulu mai inganci, sabulu ne mai kumfa kuma tana gyara jiki. Wannan ita ce sabulun da nake amfani da ita. Sabulun Dudu Osun.

Kuɗin wutan lantarki a wata dubu ɗaya ne. Dubu ɗaya ita ce kuɗin wutan lantarkin da ni ke biya a wata, ita ce dubu ɗaya. Wannan ita ce kuɗin wutan lantarki da ni ke biya a wata, dubu ɗaya.

Eh ina sanya hula a kaina. Kusan kullum sai na sanya hula. Ni mutum ne mai son sanya hula. Bana wasa da sanya hula. Dalilin da yasa nake sanya hula kenan, kullum nakan sanya hula.

A watan da aka haife mu ita ce watan Satamba. Watan Satamba ne aka haife mu. Wannan ita ce watan da aka haife mu. Watan Satamba kenan ita ce watan haihuwar mu.

Eh, ina raba abinci da mutane saboda wani lokaci za ka ga mutum shi bai ma ci abinci ba. Wannan shine dalilin da ya sa nake raba abinci da mutane, kuma ita raba abinci da mutanen nan abu ne mai matuƙan kyau, abun da ya sa ni.

Yanda nake neman izinin hutu ita ce, na kan ba da na kan faɗa ne kafin kaman in izinin hutun saura wata ɗaya sai in faɗa in yi shi a rubuce. Ina yi a rubuce sai in bayar. Haka ne nake neman izinin hutu.

Launin tawada da nake amfani da shi launin koren tawada ne. Ita ce launin tawada da nake amfani da shi kuma ina jin daɗin wannan tawadan sosai. Launin tawada ita ce launin koren da nake amfani da shi.

Yanda nake kare kaina daga sauro, ita ce ina da maganin sauro. Maganin sauro na da ita nake amfani da shi. Ina kare kaina daga sauro. Da zaran nazo, zan yi bacci sai in sa gidan sauron.

Yanda nake zubadda da shara ita ce nakan tara in masu kwashe shara sun zo sai in ba su. Haka ne nake zubar da shara. In na samu shara sai in saka a kwando in ya cika, sai in ba masu kwashe shara.

Nakan yi amfani da wayana kusan ko da yaushe. Ba zan ma iya kirga ko sau nawa nake amfani da shi ba, saboda kullum ko da yaushe wayana na hannuna. To ba lokacin da zan ce gashi.

Yanayin ɗakin da nake so shine, in ga ɗaki ya yi duhu. Ban cika son yanayin ɗaki mai haske ba, kuma ni ban cika son yanayin ɗaki mai girma ba. Nakan so yanayin ɗaki ya zama madaidaici.

Eh, gaskiya nakan sha ruwa yayin da na tashi sabida ruwa abu ne mai kyau a jiki, abin da yasa nake shan shi kenan yayin da na tashi. Kuma ina jin daɗin shan shi sosai saboda lokuta da yawa nakan sha ruwa.

Eh, ina iya kunna wuta. Akwai lokutan ma da za ka zo ka same ni ina kunna wuta. Irin wannan yanayi da lokutan nan nakan kunna wuta saboda ina iya kunna wuta sosai. Kusan kullum sai na kunna wuta.

A gaskiya ni bana tafiya kasuwanci sabida ni ba ɗan kasuwa bane. Ni mai aikin gwamnati ne, so bana zuwa kasuwanci sai dai in na samu wani hanyar samun kuɗi sai na je na yi shi.

Abun da nake yi lokacin da babu wutan lantarki ita ce, na kan yi bacci. Innayi bacci, naga an dawo da wutan lantarki sai in farka. Amma abun da nake yi lokacin da babu wutan lantarki ita ce bacci.

Eh ina iya dafa abinci, saboda ni kaɗai ne ma nake zaune, to dafa abinci abu ne wanda dole na yi shi kuma ma na koya. Kuma ma na iya dafa abinci kuma ina iya dafawa kusan kullum sai na dafa abinci.

Aikin gidan da nake yi kullum ita ce shara da wanke wanke. Saboda ni kaɗai ne zaune kuma zan dafa abinci. Aikin da nake yi kullum shine shara da wanke wanke. Shine aikin gida da nake yi kullum.

Gaskiya ni nafi son alkalami, ban cika son fensir ba. Nafison inga nayi rubutu da alkalami ba da fensir ba, saboda bana jin daɗin rubutu da fensir sosai. Nafison naga nayi rubutu da alkalami.

Sau biyu muke yin taro a mako, amma kuma ya danganci. Akwai wasu lokutan da za ka ga mun yi taro sau uku, sau huɗu, amma in ba mu da aiki sosai, sau biyu ne muke yin taro a mako. Ba ya wuce wannan sau biyun.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki sabida kullum kusan kullum sai ma na buɗe taga a ɗaki. Ina komawa gida abinda nake fara yi shine na buɗe tagana. Bana wasa da buɗe taga sabida iska mai daɗi ya shigo.

Kayan ciciki cikinda nake so ita ce kifi da dankalin turawa. Ina son cin wannan kayan cicikicin kowani zubin na kan so naci cakuleti da biskit. Waɗannan su ne kayan ciccice-ciccen da nake fi so.

Yanda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine bana saɓa alkawari sannan kuma na riƙe gaskiya da amana, bana wasa da gaskiya da amana. Waɗannan sune yanda nake dangantaka da kasuwanci.

A'a, ni gaskiya ba kullum nake duban kalanda ba. Nakan kalli kalanda ne in ina da abin da zan yi da kalanda. Amma ba kullum nake duban kalanda ba. Kalan da landa sai ya kama ni nake yi. Ba kullum nake duban kalanda ba.

Yanda nake kammala aiki a lokaci shine bana wasa da aiki. Inma an bani aiki zan maida hankali na sosai wajen yin aikin. In na ƙarasa aikin shi kenan amma bana wasa shi yasa nakan kammala aikin da wuri.

Eh nakan yi bacci da rana wani zubin amma dai ba kullum ba. In ya kama, in ya kama ni bacci da rana zan yi bacci da rana amma ba kullum ba. Yawanci inna gajine nake bacci da rana amma ba kullum ne nake yin bacci da rana ba.

Lokaci na shekaran da nake fiso ita ce lokacin ruwa. Ina son lokacin ruwa sosai. A shekara lokacin da na fi so ita ce lokacin ruwa. Bana wasa da lokacin ruwa. Ina jin daɗin nishaɗi da lokacin ruwa.

Launin da bangon gidanmu suke, itace launin fari. Launin fari itace launin bangon gidanmu. Wannan shine launin bangon gidanmu. Launin fari launi ne mai kyau, launi ne wanda ba a wasa dashi.

A a a, ni gaskiya ba mutum ne mai son shan ruwa mai sanyi ba. Bana jin daɗin ruwa mai sanyi. Bana jin daɗin shan ruwa mai sanyi kwata- kwata. Wannan shi ne dalilin da ya sa bana shan ruwa mai sanyi sabida bana son ruwa mai sanyi.

Eh ina iya duba lambar QR sabida ni gaskiya a wajena duba lambar QR abu ne mai matuƙan sauƙi sosai. Abu ne wanda baya mun wahala, so ina iya duba lambar QR sosai.

Irin tufafin da nake fi so shine na ga na sa manyan Tufafi, manyan kaya kenan. Shine Tufafin da na fi so. Tufafin mutunci, Tufafin karamci. Na fi son sa manyan kaya.

Eh, ina lullube da bargo. Kusan kullum sai na yi lullube da bargo saboda ni ba na son sanyi. Wannan shi ne dalilin da ya sa na ke lullube da bargo. Kullum ba na wasa da lullube da bargo.

Eh, ina sa yunifom a wurin aiki. Nakan sa yunifom a wurin aiki daga ranar Litinin zuwa ranar Alhamis. Waɗannan su ne ranakun da nake sa yunifom a wurin aiki, ranar Litinin zuwa ranar Alhamis.

Yadda muke haduwa da abokan ciniki shine mukan hadu a hotel. A hotel ne muke haduwa da abokan ciniki, wani zubin kuma a kamfani muke haduwa. Amma inda muka fi haduwa da abokan ciniki ita ce a hotel.

Abincin da nake ci da safe ita ce shayi da biredi. Bana wasa da cin shayi da biredi. Kullum da safe sai na ci shayi da biredi. Abincin da nake ci da safe kenan shayi da biredi kullum.

A'a ni gaskiya bana amfani da mataimakin murya. Muryata ita ce muryata da ita nake amfani a ko ina. Yanda muryata take haka nake amfani da ita. Bana amfani da mataimakin murya.

Abincin gargajiyan da na ke fi so ita ce dambu. Ina son dambu sosai. Dambu ita ce abincin gargajiyan da na ke fi so. Ina jin daɗin cin ta, ina son ta, ina ƙaunanta. Dambu abinci mai daɗi.

Yanda nake jurewa zafi ita ce na tabbatar na fita waje na sha iska. In kuma dare ne, na kaita na shiga katifa na a waje na sha iska da shi. Haka nake jurewa zafi.

Ina jin tsoron kwari sosai. Bana wasa da jin tsoron kwari saboda kwari suna tsorata ni. Kwari abu ne wanda nake jin tsoron su. Bana wasa da tsoron kwari.

Yanda nake jin hayaniya shine idan ana yi, zan san ana yi saboda hayaniya ba abu bane wanda za a dinga yi a hankali. Dalilin da yasa in ana hayaniya kenan dole na ci haya niyan.

So biyu nake share gida kullum. In na share gida da safe sai kuma da yamma ina dawo ma na ƙara share gida. So biyu nake share gida a kullum. Wannan shine dalilin.

Kayan aikin da nake amfani da su, su ne waya na. Da waya na nake ayyuka da yawa. Wannan su ne kayan aikin da nake amfani da su kuma ina jin dadin amfani da su.

Jadawalin aikin mu abu ne wanda yake a bayyane, abu ne wanda ba a boye yake ba. Kowa na iya ganin shi kuma kowa na iya amfani da shi. Wannan shi ne jadawalin aikin mu. Haka jadawalin aikin mu yake.

Eh gaskiya ina sanya tunatarwa don ayyuka sabida wani zubin sai in manta amma indai na sanya tunatarwar na ayyukan nan, shi tunatarwar nan shi ne zai tuna min. To haka nake abubuwa na nakan sanya shi.

A'a ni gaskiya bana rera waƙa lokacin wanka. Rera waƙa lokacin wanka abu ne mara kyau, addini bi amince da shi ba. So dalilin da ya sa bana rera waƙa lokacin wanka kenan nakan yi wa shiga bayi ne, wanka na ne ko ina fito.

Abubuwan da nake sayowa daga kasuwa abubuwa ne masu yawa. Nakan saye shinkafa daga kasuwa, nakan saye wake daga kasuwa, nakan saye lemu daga kasuwa, nakan saye kankana daga kasuwa, nakan sayi abubuwa masu dama daga kasuwa.

Ina jin daɗi sosai ranar biyan albashi. Wani irin ƙarfi ma na musamman nake ji ranar biyar albashi. Nakan ji wani daɗi da wani annashuwa da wani farin ciki. Duk wani kasala-kasala bana jin sa ranar biyan albashi.

Yanda nake kiyaye kalmar sirri shine bana ambata shi. In aka gaya mun abu aka ce sirri ne to zan tabbatar na rike amana. Wannan sirrin na tabbatar da shi, bana wasa da wannan sirrin.

So ɗaya nake goge haƙori, duk da dai na san akwai masu goge haƙori sau biyu. Su goge da safe sannan su ƙara gogewa da daddare kafin su yi bacci. Amma ni gaskiya so ɗaya nake goge haƙori, ya ishe ni.

Apps ɗin da nake amfani da su sau da yawa guda biyu ne, da WhatsApp da TikTok. Waɗannan su ne app ɗin da nake amfani da su sau da yawa. Kusan kullum sai na yi amfani da waɗannan app ɗin guda biyun.

Yanda nake sasanta rikicin aiki ita ce na kan zauna ne, na duba na natsu tabbatar mene ne ya jawo rikicin. Sabida yanda za saba, yanda za sasanta shi yana da alaƙa da abin da ya jawo shi, sai in sasanta rikicin.

Abinda nake shirin yi a ƙarshen mako shine na fita dani da abokaina muje mu sakata mu wala, mu shana, muji daɗi, muyi walwala, muyi wasa, muyi dariya, muyi annashuwa. Wannan shine shirina na ƙarshen mako.

Dangantakarmu da shugaban aiki dangantaka ne mai kyau saboda ina matunta shi kuma shi ma yana mutunta ni. Bana wasa da aiki kuma shi ma baya wasa da biyan albashi da ihsani. Wannan shine dangantakar mu dashi.

Eh, wani zubin na kan zauna a kan gwiwa amma dai ba kullum ba, sai dai in ta kama in zauna a kan gwiwa sai in zauna a kan gwiwa. Waɗannan su ne dalilan da ya sa na ke zauna a kan gwiwa.

A'a gaskiya ni ba na kunna kyandir a gida, saboda yanzu an wuce zamanin da za a ce ana kunna kyandir. Akwai fitilu kala kala masu dadin sha'ani da saukin lamari. Su na ke amfani da shi ba na kunna kyandir.

Gudun lamban fankan da na fi so ita ce lamba ta uku. Wannan shi ne gudun fankan da na fi so. In na sa lamba uku a fanka na, ni a ganina ya ishe ni. Wannan shi ne gudun lamban fankan da na fi so.

Eh gaskiya nakan kare waya ta daga ƙwayar cuta saboda akwai wasu application na kare waya daga ƙwayar cuta. Wannan application ɗin ina da shi a waya shine yake kare min waya ta daga ƙwayar cuta.

Burodin da nake so ita ce Southside. Ina son wannan burodin sosai. Bana watsa da cin wannan burodin. Ina jin daɗin burodin nan. Burodi ne mai laushi da daɗi. Irin wannan burodin shine nake fiso.

Eh ina iya tsallake igiya. Tun ina yaro ne ma nike wasan tsallake igiya. To wannan dalilin shine yasa tsallake igiya baya bani wahala. Ina iya tsallake igiya sosai.

Eh gaskiya ina musafaha da mutane. Abu ne mai kyau. Duk wan da na wuce shi sai muyi musabaha saboda ita musabaha nan sunnah ce. Abu ne wanda ake so mutum ya dinga yi da mutane.

Abin da nake yi da ragowar abinci shine nakan ba mabukata saboda ba a rasa mabukata da suke bukatan abinci. So in na ci abinci na rage, sai in nemi mabukata in ba su. Abin da nake yi da ragowar abinci kenan, na ba mabukata.

Matashi guda ɗaya nake amfani da shi saboda ni mutum ne ba mai cika son matashi ba. To matashi guda ɗaya ya ishe ni. Ba sai na sa matasai da yawa ba ko kuma na tara matashi guda ɗaya ya ishe ni matashin.

Abin da nake yi da yamma kafin in kwana shine nakan je na kalli ball. In naje na kalli ball, daga wajen kallon ball sai mu wuce masallaci. Baya munje masallaci munyi sallah, sai in je gida in ci abinci. Ina cin abinci sai in kwana.

A'a, gaskiya ni bana karanta jarida. Ni karanta jarida ba abu ne wanda nake yin sa ba. To dalilin da ya sa bana karanta jarida ke nan. Bana karanta jarida gaskiya. Ni ba mutum ne mai karanta jarida ba.

Bokitin da muke da su a gida za su kai guda goma. Wannan sune adadin bokitin da muke da su a gida. Bokitin guda goma ne muke da su a gida. Wannan shine adadin bokitinmu.

Yanda nake jira a layi shine nakan zauna na natsu, na yi shiru ko kuma na dinga danna wayata. Haka nake jira a layi, in dinna wayata in ta haƙuri har layi ya zo kaina.

A'a gaskiya ni bana son wurare masu hayaniya. Ni ba mutum bane mai son wurare masu hayaniya, saboda ni bana son hayaniya. Nakan zo in ji wuri ya yi shiru. Bana son wurare masu hayaniya.

Eh gaskiya ina yin addu'a kullum, indai na farka zan yi addu'a kuma kafin na kwanta inyi addu'a. Ni mai addu'a ne kullum bana wasa da yin addu'a. Yin addu'a kullum abu ne mai kyau.

A'a gaskiya ni bana taunawa goro. Taunawa goro ba abu ne mai kyau ba. Dalilin da ya sa bana taunawa goro kenan ni ba mutum bane mai son taunawa goro.

Ya danganta da yanayin aiki. In muna da aiki da yawa a gabanmu, na kan karɓi kira a wajen aiki, wajen sau goma a rana. Amma in ba mu da aiki da yawa, bai fi sau biyu ne ke amsan kira ba.

Irin kayan ɗakin da nake fi so shine kayan ɗaki mai kyau, mai haskaka ɗaki, mai sa daki yayi ƙamshi, mai sa ɗaki yayi nishaɗi. Irin wannan kayan ɗakin nake fi so.

A'a, ni bana shan magani kullum. Ita magani sai ta kama ne ake shan ta. In ba ya kama ba, bana shan magani. Amma in ya kama in sha magani, dole in sha maganin, sai da ni bana ƙyiwar shan magani. Ma je ba kullum nake shan magani ba.

Yanda nake tabbatar da ingancin aiki shine inda aiki mai kyau haka nake tabbatar da ingancin aiki. Da zarar na ga aiki yayi kyau, gaskiya ne a wajena aiki mai inganci.

Abun da nake yi don kare aiki shine na tabbatar na mutunta aikin ko na mutunta kaina. Haka nake yi wajen kare aiki. Bana wasa da kayan aiki, nakan yi abubuwan da ya kamata a wajen aiki.

A kan teburi nake ajiye makullai na. Wannan shine wajen da nake ajiye makullai na, kan teburi. A nan ne nake ajiye makullai na, ina dawowa sai dai na buɗe ɗaki sai in je in ajiye makullan a kan teburi.

Man da nake amfani da shi Vaseline ne. Wannan shine irin man da nake amfani da shi. Ina amfani ne da man Vaseline. Shi nake shafawa, shi nake amfani da shi.

Eh, ina amfani da ruwan rijiya. Yawancin lokuta da ruwan rijiya nike amfani inyi ayyukan gaba na dashi nike wanka, dashi nike girki kuma ma shi nike sha. Oh, ina amfani da ruwan rijiya sosai.

A'a, gaskiya ni ban cika son kayan zaki ba, saboda kayan zaki suna illa ga jikin mutum. Dalilin da ya sa ban cika son kayan zaki ba, naɗan ba son kayan da ya yi abinci haka, bana son kayan zaki.

Eh ƙwarai dagaske in iya jefa dutse nesa saboda ni yaro ne matashi. Jefa dutse nesa ba wani abu bane wanda zai mun hala. Dalilin da ya sa nike iya jefa dutse nesa kenan.